So takalman gaba ki ɗaya ba su wuce kwaya guda goma ba. Kasan mu ba masu ƙarfi bane ba. Ana dai ɗan lallabawa ne kawai. So takalman gaba ki ɗaya ba su wuce daga goma dai zuwa ƙasa. Shine takalman da nake amfani da su. Eh lallai abin da yake faruwa kenan.

Eh to gaskiya, a wani lokuta dai muke ɗan dai wannan ɗin shi amma ba sosai ba. Gaskiya tunda ba wani aikina ba ne sosai. Kunga ba wani kanshi zan biyo kanshi ba ne sosai. Hmmm gara mutum ya faɗi gaskiya, ya fi ne. Eyy.

Eh ranar Juma'a, ranar Juma'a gaskiya, in dai a cikin mako ne to gaskiya ranar Juma'a fi, tafi wannan a gare ne. Eh, da farin ciki, da komai da komai, da hutu, da al'amur dai gaskiya saboda yawanci duka ranar Juma'a dinnan cikin farin ciki nake sosan gaske.

Eh, duk lokacin da in baƙo ya ce zai zo min, ya kan sanar da ni tukuna. To ni ma kuma gaskiya ina ƙoƙari, ina tarban su, ina karɓan su hannu bibiyu. Nakan shirya abubuwan da ya kamata ga baƙo saboda in ya zo ya sauƙa, ya sauƙa cikin aminci da kuma ya tabbatar cewa wai ya san an karɓe shi hannu bibbiyu.